Ina magana da abokanan aikina cikin natsuwa da girmamawa. Domin ina kallon girmamawa a matsayin wani bangare mai muhimmanci a aiki. Domin da na sama da na ƙasa, kowa yana buƙatar a girmama shi kafin ku iya samun ku haɗa kai ku cimma abu mai muhimmanci a wajen aikinku. Da zarar an ce wani baya girmamawa ne, ko da babban ne ko baya girmama ƙarami, to wannan garamin zai kasance ba zai aminta da shi ba kuma ba zai saki jiki da shi ba. Kuma sannan wannan yana iya sa ba zai mayar da hankali akan wani aiki mai muhimmanci da yake ganin shi wannan babban shine zai cancanci ya bi lokacin da aka yi nasara ba.

Gaskiya na fi son AC, domin ita tana ba da sanyi, kuma sannan da dede ta cciyar iska. Sannan kuma tana fitar da dukkan wani dumi da danshi. Daga waje, ba kamar fanka ba wanda tana iya baka iskan da za ta sa ka mura ko kuma lokacin da kake da wasu takaddu a gaban ka, a tana iya wauwatsa maka su. Amma AC za ta baka temperature ɗin da kake so ne. A lokacin da kake zaune. Wannan shi yasa na fi son AC a kan fanka.

Eh ina ƙetara ƙafafu lokacin zama. Wannan yana ɗaya daga cikin zaman da na ɗauka da muhimmanci. Bayan wannan kuma ina yin zama irin na, na kan ƙafafuna. Sannan kuma sanda nake akan kujera ina sauke ƙafafuna a ƙasa.